Kashe kuɗi a manyan bukukuwa ya dace ko ya wuce ƙima me kuka gani? Kashe kuɗi a wajen bukukuwa ya danganta idan mutum ya ga yana da kuɗin da zai iya kashewa a bukukuwa zai iya yin duk hidiman da zaiyi da bukukuwan da zaiyi amma idan yaga bai da kuɗi zai takura ba lallai sai yayi wa'innan kashe kuɗin sosai ba zai de kashe daidai gwargwado.